Kwarai da gaske ina bacci da rana. Baccin rana yana da daɗi kuma masana kiwon lafiya sun ce jama'a ya kamata su dinga bacci da rana misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe huɗu. Wannan lokacin ana so mutum gabobin sa suɗan huta, ya kwanta, ya samu bacci aƙalla na sa'i guda biyu. Baccin rana yana ƙara abun da ake cewa, eh wasa ƙwaƙwalwa, zai saukar maka daga duk wani gajiyan da yake damunka. Zaka taso cikin lafiya kayi wanka sannan sai ka cigaba da alamuranka na yau da kullum. A gaskiya ni ina jin daɗin baccin rana sabida kusan kullum zan gayama sai na yi bacci da rana. Idan har kuwa ban yi bacci da rana ba to baccina na dare ba rai isheni ba. Dan haka shiyasa nake yawaita bacci da rana. Bacci rana dai ni a wajena yana da muhimmanci sosai wajen kula da lafiyarka. Sannan da lafiyar ƙwaƙwalwanka.

Anguwar mu tana nan lafiya ƙalau. Sunanta ana kiranta Sokoto Road. Eh, za ka ce Sokoto Road, unguwar Sanusi. Lafiya ƙalau yanzun nan ma na fita waje. Na je ni masallaci na yi sallah, sannan na dawo. Na ce to bari in zo in samu abokin hirana muyi hira yanda ya kamata. Na ji daɗi kuma da wannan, eh, damar da aka bani. Na samu abokin hira kuma wanda zan ɗan dinga samun shigar da lauli. Ina maka hira kuma muna koyo ne dukanmu biyu.

Kwarai, da gaske ina iya ɗinka tufafi. Shi ɗin ainihin asalin sana'a ta ce ta farko. Duk da dai a yanzu a haka bana ɗinka tufafi amma nakan iya ɗinka tufafi. A baya dai in ci shekaru, ah, bakwai zuwa goma da suka wuce, na zauna a shagon ɗinka tufafi inda nake zama a matsayin ɗan koyo. A wannan lokacin, na koyi yadda ake ɗinka tufafi, yadda ake mata zubi da kalar yadi da ya kamata ka saya, da kalar zaren da ya kamata ka saya, da kuma wane irin keke ce take wannan kalan ɗinkin sannan wace irin keke ne take yin zubi. Sannan a cikin ɗinka tufafi akwai ire-ire daban daban. Akwai ɗinka tufafin mata, akwai ɗinka tufafin maza. A shagon da nake koyan dinki dai, tufafin maza mu ke dinkawa. Duk da ma dai ana ɗinka tufafin mata a can amma ni tufafin maza na koyi ɗinkawa. Kuma na ji daɗin zamana a wannan shagon. Na ji daɗin koyon wannan ɗinkin da nayi sabida ya zo ya taimake ni a baya. Kuma har yanzu nakan yi ɗinki da kaina. Idan kayana ya yage, ni nakan je na hau keke da kaina in ɗinka ba tare da na kai wa wani ya ɗinka min ba. To a gaskiya na iya ɗinka tufafi sosai sosai. Idan kuwa kana da tufafinka wanda kake so a ɗinka maka sai in ajiye maka adireshina sai ka turo min da ɗinkinka. Zan ji daɗin hakan sosai. Zan ɗinka maka cikin farashi mai sauƙi. Na gode.

Ina yanke shawara a filin aiki ne bayan dogon nazari da tunani. Ya danganta da wani irin, a, shawara nake buƙata a wannan lokacin. Walau shawaran iya kan aikina ne, walau shawara abin da ya shafi harƙa ta lafiya wanda ya shafi ɓangaren jikina, walau shawara kan al'amuran yau da kullum ko kuwa ina son sayan wani abu, na ga wani abu ina so, ya kamata in yi shawara in yanke kafin nan. Amma idan kana nufin a filin aikina ne, nakan yanke shawara ne bayan na tattauna da abokanan aikina musamman wa'inda suke gaba da ni a wajen aiki. Sabida me? Sabida su sun fi ni sanin abin da ya kamata, abin da ya dace, da wane lokaci ya dace, da yanda za a yi, da ina za a yi da me ya kamata a yi. To wannan shine na gode.

Eh to a halin gaskiya ina amfani da apps da yawa wajen tura saƙonni, wajen amfani da shi, da shi don saƙonni. Ka ga na ɗaya dai muna da app wanda muke kiranta Gmail wato ta kamfanin Google. Ina aiki, ina amfani da ita wajen tura saƙonni, musamman saƙonnin da suka shafi bayanai na, na karatu ko kuwa na neman aiki da dai sauransu. Sa'annan kuma akwai manhajar ta WhatsApp. Ita ko ina amfani da ita yau da kullum domin tattaunawa da abokanan arziki da kuma dangi na, domin tura saƙonni cikin gaggawa, domin gaisuwa da ma sauransu. Sannan kuwa sai akwai manhajar Twitter wanda aka sauya mata suna ta koma X ta kamfanin nan na Elon Musk. Ina matukar amfani da ita, ita ma sosai wajen yaɗa labarai, dubo labarai, sanin me yake tafiya da dai sauransu. To a gaskiya waɗannan su ne apps ɗin da nake yawan amfani da su wajen saƙonni. Na gode.

Ina gaishe da mutane ne bisa ga yanayin suwaye ne mutanen, sannan a wani lokaci ne nake son yin gaisuwa. Ka san shi gaisuwa ya kasu kashi kashi. Gaisuwan da za ka yi da safe ba shi za ka yi da rana ba. Haka zalika gaisuwan da za ka yi da rana ba shi za ka yi da daddare ba. Haka zali ka gaisuwan da za ka yi da daddare ba shi za ka yi da rana ba. Sannan yanda za ka gaishe da babban mutum wanda ya girme ka musamman wanda ya kai ya haife ka. Daban da yanda za ka gaishe da sa'an ka sannan daban da yanda za ka gaishe da ƙanin kan sosai na ƙasa da kai. Yanzu idan da safe ne inna zo ina cikin tafiya sai na haɗu da wani mutum. Zan gaishe shi ne da ina kwana. Idan kuwa da rana ne zan ce mishi ina yini? Ya gajiya? Da dai sauransu. Idan da daddare ne zan ce mishi barka da dare. Ya hidimomi, ya ayyuka, da fatan kana lafiya to Allah ya bamu alkhairi. Wannan shi ne yanda nake gaisuwa ke nan a taƙaice. Allah ya sa mu dace. Na gode sosai.

Kwarai da gaske ba a so a dinga yayata shi. Ba na yadda ba na kuskuran yaɗa sirri musamman sirrin da shafi rayuwana, al'amiran da nakeyi na yau da kullum ko kuwa sirri daga wajan abokina wanda ya yarda da ni ya ba ni sirrinsa na riƙe masa amana. Ina kiyaye sirri sosaiii.

Ina wanke tufafi, ya danganta da wane irin tufafi ne. Kamar tufafin kayan aikina, nakan yawan wanke shi akai akai. Sabida tufafi ne wanda nake sa shi na al'amura na, na yau da kullum. To yana da buƙatan in dinga yawaita wanke shi akai akai. A ƙalla nakan wanke tufafina kamar sau uku a cikin mako. Wannan shi ne. Sannan tufafina kuma na gida wanda ba na wajen aiki ba. Wannan nakan wanke shi ne sau ɗaya a mako, sabida ina da tufafin da yawa. Ina wanke su ne wata rana, ranar Asabar da dai sauransu. Tufafina ina wanke shi gaskiya akai akai. Wannan shi ne taƙaitaccen bayanin da zan maka kan tambayan da ka min akan cewa sau nawa nake wanke tufafi. Wannan shi ne. Na ji daɗi ƙwarai da gaske, na ji daɗin tambayan kan nan. Wanke tufafi kuma aka ce yana daga cikin tsafta. Tsafta kuma yana daga cikin imani. Na gode.

Kwarai da gaske muryata tana da ƙarfi amma ya danganta da yanayin yadda nake bayani. Ka ga kamar yanzu yadda nake bayanin nan ina nadan rage karfin murya na sabida banso in dinga ihu. Kwarai da gaske muryata tana da ƙarfi sosai amma wata ran nakan rage hakan in dinga yin magana wanda haka dai cikin natsuwa. Wanda bazan yi a hankali ba sannan bazan yi da karfi ba zan nemi dai tsaka tsakiya, ina magana haka tsaka tsakai muryar ka tana da ƙarfi ko a hankali kwarai da gaske muryana tanada ƙarfi ina magana da lafiya ƙalau muryata tanada ƙarfi sosai. Nagode kuma da wannan tambaya da kamin mu huta lafiya.

Tambayar ka ta ce mai ka ke yi lokacin da ruwa ya ke zuwa? Kwarai da gaske yayin da ruwa yake zuwa ya danganta da ina ruwan ya same ni. Wataƙila ruwan ya fi same ni a gida ko kuwa ofishin ko kuwa ina kan tafiya. Idan har ruwan ya same ni a gidana, to a halin gaskiya in ba na cikin wani aikin nakan hau gado na in kwanta in ji daɗi saboda ina jin daɗi ina kwance idan ruwa yana zuwa. In kuwa ina cikin tafiya ne ya same ni sai in nemi inda zan fake saboda gudun kar na jike. In kuwa a ofishi ya same ni, wala'allah ina aiki ko kuwa ba na aiki. In ko idan ina aiki to sai in ci gaba da yin aikina. In kuwa ina zanne haka ne? Shi ke nan sai in zanna in ci gaba da zamana muna hira da abokan arziki ko kuwa ina cikin wayata ina can ina danne danne ina neman ta inda biyar goma za ta shigo.

Kwarai da gaske. Nakan iya bada barkwanci. Barkwanci kuwa ko ina iya bada barkwanci. Wato kana nufin kalmar wadda za ta dinga sa mutum dariya, nishaɗi da dai sauransu. Kwarai ina iya bada barkwanci. Idan kuwa kana son barkwanci sai in goda maka saboda ni na iya barkwanci. Na gode.

Kwarai da gaske ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. A yanzu haka da nake ma bayani ƙafafuna a ƙetare suke. Yayin zama? Da duk inda naga daman zan iya yin hakan ina yi. Amma tun da tambayan ka ta ce yayin zama ka tambaya, ƙwarai da gaske ina yin yayin zama. Na ji daɗin wannan tambaya da ka min. Shiyasa na ba ka amsa daidai da tambayar ka. Muhuta lafiya, na gode. Sai anjima ka kai da gida.

To ni ba maharbi ba, taya zan iya jefa dutse nesa. Eh zan iya ce zan iya jefa dutse nesa amma ya danganta da nesa. Nesa kana nufin kamar mita nawa kenan? Gaskiya ka san fa ban da ƙarfi sosai kuma jifa an fi son mutum mai ƙarfi, ƙwaƙƙwara wanda ya ci ya ƙoshi. Ni kuwa da kake gani anan a gaskiya ban da ƙarfi sosai. Ni mutum ne dai mai ɗan daidai tsaka-tsakiya ba ni da ƙarfi sannan kuma a ce bara ace ina da ƙarfi ba. Sannan kuma a ce bara ace ba ni da ƙarfin ba. To wannan shi ne amma zan iya jefa dutse wanda zai ɗanyi aƙalla tafiya dai na tsawon mita ɗaya. Amma kuwa idan kana nufin jefa dutse ya tafi nesa sosai wannan sai ka samo maharba. Wannan shi ne. Na gode da wannan tambaya naka.

Kwarai da gaske ina zuwa aiki akan lokaci, lokaci daidai. Mafi yawan yawanci ma ni nake zuwa na fari. In ban zo na fari ba zan zo na biyu ko na uku. Ina zuwa aiki akan lokaci sosai kuwa, saboda ni mutum ne wanda yake lura da lokaci sosai, wanda yake bawa lokaci muhimmanci. Saboda lokaci abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci. Kwarai da gaske. Gobe ma in sha Allahu in Allah ya kai rai da lafiya, zan je aikina da wuri. Na gode da wannan tambayan.

Kwarai da gaske ina iya ɗaure kulli sosai. Ai ɗaure kulli ai abu ne mai sauƙi. Haba! Ɗaure kulli kai kai sai ka tambaye ni. Ɗaure kulli ai abu ne mai sauƙi. Kawai ɗauko wa zakayi kaɗan sa babban yatsanka a tsakiya sai ka zagayo da bakin ledan. Ka kama bakin ledan da ɗayan hannunka sai ka zagayo ka ɗan cillashi hakan nan sai ya dawo ta ɗayan gefen sai ka kama bakinka ɗaure. Shi kenan abu mai sauƙi.